Kai, ai bangoginmu suna da launuka da yawa. Dan ba launi ɗaya muke amfani da shi ba. Suna da launuka da yawa gaskiya. Wani muna amfani da ja, baƙi, fari duka launukan dai ko ma wani irin launi daya mu muna amfani da shi a bangoginmu. Kuma haka launin, haka bangoginmu ne yake. Muna amfani da kowane kalar launi da muka sani muna amfani da su. Amma mafi, a'ala mafi yawancin lokaci muna amfani da fari, da ja, da baƙi duka muna amfani da su a bangoginmu. Kuma gaskiya launukan nan sun yi mana dai-dai kuma muna jin daɗin amfani da ire-iren wannan launi kuma yana ba mu, akwai kalar abun da iri ya baka kai ma karan kanka kana jin daɗi. To shiyasa muke jin daɗin amfani. Ba wani kalar launi da bamu jin daɗin amfani da shi kuma wannan bangogin yana ba mu irin abin da muke buƙata. Muna jin daɗi kalar launuka. Muna son, muna, ina amfani da mafi yawanci baƙi, ko ja, ko kore ma duka ba kalar launi da bamu amfani da shi akwai yaushe. Ya, ba kalan, eh launuka da bamu amfani da shi. Muna amfani da mafi yawanci baƙi ne amma kuma yana ba da abubuwan da ake buƙata. Baƙi dama kasan launin baƙi launine me kyau, kuma akwai yanayin da yake bayarwa kuma shi fari yana nan it's attractive haka nan. To shiyasa yawanci zaka kalla mutane suna, sun fi, sun fiye yuzin nashi ba don ko don ya fi kyau ko menene ba a'a. Kuma, ba dan ko yafi kyau ba ko menene ba yanayin sa its attractive kuma yana rinjayar hankalin mutane da yawa. To kaga duk abin da zai rinjayi hankalin mutane in an same shi gaskiya ba ƙaranin abu bane. Toshe sa a ƙalla mutane masu yawa, mafi yawan mutane zaka kalla suna yawan amfani da shi sabida yana jan hankalin mutane. In mutane sun gani suna so da yawa dai. Akwai abubuwa da ake dubawa kafin nan ayi irin wannan abubuwa. To shiyasa kaga akwai launin bangoginmu in an sa ja ma, ja ma gaskiya yana matuƙar kyau. Dan ina jin daɗin amfani da ja. Ja ɗin nan yana da kyau, yana da matuƙar amfani kuma in ina amfani da shi yana ja min abin da nake so. Yana kawo min irin abin da nake so, abin da nake buƙata kuma ba abin da zan fiye cewa ko kuma ba abin da zan ce kuma ba abin da zan yi gaskiya sai dai in bangogin lokacin yayi in yi amfani da su. Don ni mutum ne wanda yake amfani da bangogi kala-kala, daban daban don ni abu, na fi son abu wanda zai kawo min sauƙi, wanda zai kawo min abin da dai nake buƙata a lokacin da nake buƙata. Dan bangogin ya kasu kashi-kashi kuma daban-daban kuma haka nake so. Ba na son irin wasu kawo abin da zai kawo min cikas ko kuma matsala da abin da nake yi ko kuma abin da nake, eh sara. Dan abin da nake yi ko kuma abin da nake fa'amun na yi ban son wani matsala ko kuma wani cikas ko kuma wani cangarar a abun da nake. To shiyasa mafi, a ala mafi, ya yawan lokaci idan zan amfani da shi ina amfani da attractive one ne ko kuma mafi yawanci zaka kalla white color ɗin nan ya fi yi kawo abun result ɗin da muke buƙata. To shiyasa haka kalla tun rannan na mishi magana ma ya, ya kawo min irin wannan fage irin abun da nake so ke nan. To shiyasa na cike magana akan in zai yi ya yi, ya kawo abun da nake buƙata in kuwa ba zai yi ba duka koma wane iri zai iya saya kuma ya kawo min. Amma dai farin dai ya fi yi kawo abun da ake bukata. Ya fi kawo irin abinda nake buƙata a lokacin da ake buƙata for the first time de yin anfani da kowanne kalar launi, muna anfani da ja, fari ina kwanan ku? Yau muna amfani da ja, muna amfani da fari, muna amfani da kore, muna amfani da kowane kala dai amma kuma mafi yawan lokaci mun fi amfani da gaskiya mun fi amfani da fari. Fari shi ɗin nan shine sabida is attractive kuma mutane suna yawan so kuma suna yawan amfani da shi. To shiyasa nake yawan amfani da shi ke nan. Nake yawan nuna wa mutane da jama'a gashi, ga yadda abu ya kamata, ga yadda za mu yi, ga yadda abubuwa dai da yawa gaskiya. To shiyasa nake yawan cewa mu zo, mu zo, mu zo muyi amfani da abun da zai ja hankalin mutane. To duk abun da zai ja hankalin mutane to shine yake nan first abunmu. To shiyasa nake yawan cewa muyi amfani da white ɗin because is very, very attractive haka. To shiyasa sai ku yi magana.

Eh, yana ɗaya daga cikin abubuwan da na fi so ko kuma yawanci abubuwan da nake yi gaskiya. In ina zaune ina ƙetare kafafuwana ina yi. Dan gaskiya wani zaman kaga yawanci dole in zaka zauna kana ƙetare ƙafanka kana juyashi kana yin abubuwa da yawa gaskiya. Dan in zan zauna mafiya yawan lokaci gaskiya ina ƙetare ƙafafu na ina samu saboda wani zaman in zan zauna dole sai na yi. Kuma in nayi shi yafi mun kaman yafi mun daɗin zama, kuma nafi jin daɗin zama a yadda nayi to shiyasa a ko da yaushe nake jin daɗin ketare ƙafana ko kuma in yi wani, yanayin zama. Akwai yanunnukan zama akwai yanayin zama da ya fi. So, yawanci zaka ga in zan zauna ina samu ina ƙetare ƙafana toh ina samu ina abubuwa da yawa dai gaskiya. Kuma gaskiya har gobe har ga Allah ina jin daɗin yanayin yanda nake ƙetare kafan, kuma yanayin yanda nake zama nake yin abubuwa. So ka ga ba ma sau ɗaya ba ma sau biyu ba ina ƙetarewa ina samu irin balance enough balance. Inna zauna ko na ƙetare, na yi shi yana ba ni irin abin da nake buƙata and kuma gaskiya a koda yaushe ina ƙara jin daɗi ina ƙara samun natsuwa ina ƙara samun lokaci da time da wasu abubuwan da nake buƙata. Kuma ba abun da zan ce kuma ba abun da zan kuma yi ba abun da zan kuma yi cewa sai dai ina jin daɗi ina ƙara kuma sa jiki ya ci gaba da yin abun da ya kamata. Dan ka ga in ka yi abin da ya kamata mafi lokaci mafiya yawan lokaci kana yin abun da ya kamata lokacin da ya kamata shi ne. Kuma ka ga lokaci ba zaka taɓa ba zai taɓa jiran ka ba, sai dai kai ka jira shi. And then you have to utilize your chance. In ka samu lokaci sai ka utilizing na wannan chance wannan dama da ka samu sai ka utilizing na shi. In kuma ya wuce I don't think zai zo zai ƙara zuwa yadda ka same shi because ana ce mashi irin golden opportunity kenana. In ka yi wasa da shi shi kuma in ya wuce, da wuya ka ƙara samun shi. Dan gaskiya yana da wuya, yana da wuya samun irin wannan chance din. Toh kaga shiyasa ake yawan cewa use your chance, kayi amfani da dama da ka samu. In ba ka yi amfani da shi bah, daman zaka zo ka neme shi a gaba. Kuma ka gagara samu. Toh mafiya yawan lokaci shine ake cewa in kana zaune ka ƙetare ƙafan ka don ka yi abin da kai ka ga ya maka. In wasu bai musu ba ka karka damu kai dai in abin ya maka sai ka ci gaba da yi because abun da dai ka ga kai is more important ko valuable a gare ka. Kai sai ka yi, ba wai kana yin shi ne saboda yazan ce ko mutane bane ko menene. No, just kawai ka yi abin da like ka ga zai yi favoring naka kuma zai fi burge ka kuma zai wannan naka. Eh lafiya sannu. Toh shi yasa nake yawan cewa just kayi abin da kai kake gani zai yi favoring naka. Kar ka damu da abun da mutane suke faɗa ko kuma menene yauwa. Shiyasa in zaka yi ka yi shi kawai just do it. Ba wani lokacin da zaka tsaya kana menene mutane. Mutane kan ko yaushe they are ready to criticize you a kowanne lokaci. Amma ka ga in ka zauna ka ƙetare ƙafan ka, kar ka damu da abubuwan da ake cewa mafi ahala. Kar ka damu da abubuwan da mutane suke cewa ko suke yi ko suke ce maka. Ka yi abin da ka ga dai ya fi maka ya fi burge ka. Kana jin daɗin shi a koyaushe in ka yi shi za ka sami farin ciki. Ka yi shi ba sai wani ya zo ya ce maka kaza da kaza ba. A'a, in ka ga abu ya burge ka, ya maka ba sai wani ɗan ƙwaluba ya ce ka yi ka zaba. A'a, just kawai ka kayi abun da ka ga dai ya burge ka kuma in kana yin shi kana jin daɗi. Toh shine wannan abubuwan da nake ƙara cewa in za ka yi shi, ka yi abin da yake yawan saka farin ciki. Kar kayi abin da kai ka zo kana yin shi ba farin ciki kake yi ba don wai kana so ka burge wani. A'a, in kana yin abu kawai ka yi a wannan ko da yaushe kai kake gani shi zai burge ka ko yana burge ka. To shine abubuwan da yawanci nake yawan faɗa ke nan. Ka yi abun da kai ka ga ya yi satisfying naka. Ka yi abun da ya burge ka. Ya ne ya gajiya. Sannu lafiya. Kayi abun da kaga yayi satisfying naka ya burge ka to shiyasa nake yawan cewa mutum just do the right thing at the right time. Ka yi abun da ka ga ya burge ka, ka yi shi. Ka ƙaddamu da mutane abun da za su ce ko abun da suke cewa. In sun ce ka sa da ka sa just kawai ka sa kunnen ka ku kulle. Kar kayi kaman kana ji. In kana ji abun ma zai dinga ɓata maka rai just forget what they are saying. Ka yi abun da ya kamata kawai shine abun da yawanci nake cewa.

Gaskiya yadda nake tafa kuma yadda nake abubuwa na gaskiya, just on merit ne zan ce. Ina yin shi bisa lokaci lokaci. Ina yin abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Bana barin abu don kaza in yi kaza. Shiyasa ko da yaushe kawai nake tafa nake sa jiki inga na yi abun da ya dace. In ga na yi abin da ya kamata. Shine nake addu'a na kuma abin da nake yawan yi kenan. Bana barin abu don wani. Bana yin abu don wani. Gaskiya ina yawan sa jiki inga na yi abin da ya kamata. Abin da nake gan kamar zai favouring nawa kenan, abin da naga ya kamata shine nake yin shi a ko da yaushe. Kuma nake saren kuma nake, kuma yi a ko da yaushe. Nake yawan, nake kara proving cewa a kan, like, komi is very very possible ma mutum. Zai iya yi, yin abu a right thing ko kuma a right time shine ma yana ɗaya daga cikin abun da mutum ya kamata ya sani. And ya kamata ya ci gaba da yi. Toh shine abun da kullum nake so in sanar da mutane kenan. Nake so mutane su gane yin abu ba shi bane. Kai believing akan abun da kake yi ka ci gaba da yi. Kai believing kuma kana yi ka ci gaba da yi. To shi yasa kake ganin Eh, ya gajiya? Sanu. Sanu sanu. Ah, ka cigaba da believing, ka cigaba da yi. Kaga shi mutum like in ya yada da abin da yake yi ya cigaba da. Believing is one of the key abubuwa kome kuma mai zakayi. In kana believing akan abun da kake, project kuma addu'a ko kuma wasu abubuwa in ka ci gaba da yi, kana yin shi, kana addu'a, kana believing. In kai believing akanka, na faɗa maka is hundred percent, one hundred percent sure. I'm very sure za ka samu abin da kake nema. I'm very sure indai kana addu'a kuma ka cigaba da yawanci kana cewa ka yadda. In ka yadda da abin da kake yi, ka ga definitely Allah zai kawo maka wata hanya ko kuma wata abubuwa da kai ka ke ganin kamar ya maka nisa zai maka sauki. Very very sure. Very sure. Kuma me kake gan kamar irin ya maka nisa ko akwai wahala, zai zo maka da sauki. Because tun da dai kaga abu ya maka, in ya maka nisa in ya ma-- zai maka sauki sai ka sauka yi shi. Kaga ko da yaushe a rayuwa ana yin abu bisa tsari. Ana yin abu bisa tsari. Bayan bisa tsari. Ana dubawa, ana ganin abin da dai ya kamata a yi. Ko da yaushe mutane in kuna abu ku san ya kamata. Ku san ga abin da in ka yi shi shine zai kawo maka fala. Shine in-in-input na abu kaza ko kuma shine abin da kake gani zai kawo maka ko kuma, ko ma me ake yin shi ana yin shi just on merit. Ma ana sa jiki kuma ana, ana believing akan abin da ake. Kuma wannan part ne kuma wani irin abu ne just kawai ya zamto cewa ka yi making na shi ya yi looking worthy hakan nan. Ka nuna shi kamar azin. Shine abu, shine abun da ya kamata ka just kawai a rayuwa just keep believing akan abin da kake yi. Ka yadda cewa "Eh, abun nan ya yi Worthing abin da kai believing a kai kuma ka cigaba da addu'a." Addu'a yana daga cikin manya manyan ci ko ince manya manyan aspect na komai. In kana addu'a, kana believing, kana yadda da abin da ka yi, kana ƙara abubuwa ne da yawa akanka. Kana ƙara abubuwa ne akanka. Kana ƙara makanka bajinta ne da ƙwazo da sauransu. Don mutane ba su zo su ce maka sunyi believing a kan ka. In ka yi at first ba ka yi believing akan ka ba ko kuma ba ka yi believing akan kanka ba ko kuma ba ka yi believing a kan wani project ko kuma abin da ka ke gani is very possible within you ko kuma within others ba. Just you have to believe definitely and I think in ka yi believing kuma ka cigaba da yi outcome din is very very possible ya zamto cewa ka, ka yi abu mai ci-- ka yi mai abu da zai kawo yayi making sense. To shi yasa kullum muke ƙara cewa mutanenmu su ƙara haƙuri. Su yi abin da suke ga ya musu. Su yi abin da suke gan ya kamata. Kar su yi abin da wai sun ga wasu sun yi ko kuma sun ga wasu ne ya musu ko kuma wasu ne suka ce wa. A'a, kawai ka yi abin da ka ga is possible for you and kai ka ga abun ya kamata a gare ka. Shi yasa nake cewa muyi abin da ya kamata lokacin da ya kamata. In ba abin da ya kamata ba kada ka yi shi. Ka yi dai abin da kake gan ya maka ka yi shi. Kar ka damu da wasu, abin da wasu za su ce ko abin da wasu suke cewa. Just do it. In ka yi ya ka gaya maka kawai kar ka damu.

Eh ina fikicin tufafi gaskiya. Ni ai ba kalan tufafin da bana fikice shi bana raina yi. In mutum ne da na kyan fakice fikicin tufafi, nake abubuwa da yawa gaskiya. Ina fikicin tufafi. Ba abun da bana yi bana iyawa ba, abun da ni in mutum ne mai yawan sa jiki abun da ya kamata. Ina fikicin tufafi, ina abubuwa da yawa. Ina abubuwa da yawa da yadda na gwaje na faɗa. Ina fikicin tufafin. Na yi abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Bana wasa da abubuwan da naga shi ya dace gaskiya. Ina fikicin tufafi. Ina abubuwa da ya kamata sosai. Abubuwan da naga ya dace gaskiya shi nake yi yawanci sosai. Shine gaskiya ni in zan sa jiki ina dubawa ina ɗaukan abubuwan da naga ya kamata, ina yin abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Toh shiyasa ni ina fikicin tufafi sosai, sosai. Ina fikicin tufafi gaskiya ina canjawa. Ni dama in zan sa tufafi ko zan sa sutura ko zan yi wani abun da naga ya mun ya dace gaskiya, kam inyi shi sai na duba menene ya kamata nayi. Kafin na yi sai na ga menene, menene ya dace in yi lokacin da ya dace. Kuson dai ba, ba mutum bai kamata a ce ya yi abu haka kawai gatsau ba. Ya kamata a ce ya duba, eh in ya yi menene zai samu ko menene fitan shi ko menene-- ana duba abubuwa da yawa gaskiya kafin na ayi. Ni yawanci gaskiya in zan yi abu yawanci tsakani da Allah ina dubawa a gaba. Ko zan fita ko ba zan fita ba, ko zan samu ko ba zan samu ba, menene amfanin abun in na yi, menene nake gani zan samu, menene riba na a wajen, mene. Haka akwai abubuwa da yawa da nake dubawa inna zo yin abubuwa. Toshe sa a ko dai yaushe nake samu banbance banbance nake samu, irin riba ko kuma abubuwan da ya kamata. Shi yasa nake dubawa. Fikicin tufafi abu ne ɗaya da yake daga cikin abubuwa da naga ya dace kuma nake yi yawanci. Kuma a gaskiya zahirin gaskiya abu ne wanda nake yi da yake birge ni. So da yawa ina in na canja tufafi ko kuma na kawo wani tuf-- ni dai ina fikicin tufafi gaskiya. Kuma ni so da yawa ina gani-- ganin abu sai na yi tunani, sai na yi zaɓa abu, sai na kasancewa, sai na yi gani abun ko menene nake yi. Ina yin abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Bana zama in ɓata wa kaina lokaci. Ko in wani abun da nake gani yake zama unnecessary ko kuma wani abu haka. A'a, ina sa jikine in ga na yi abun da naga ya dace. Abun da ya dace lokacin da ya dace. Bana zama in ɓata wa kaina lokaci. Ina dubawa in kalla fitana, in ga ko abun da na yi yayi ko kuma bai yi ba. Shine sau da yawa nake yawancewa. Eh yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. So da yawa za ka ga mutane sukan yi abu amma ba a lokacin da ya kamata suke yi ba. Ya kamata in za ka yi nazari ka yi nazari. In za ka yi abu ka yi abu. In za ka yi tunani ka yi abu kafin nan ka. In za ka yi komi ka san yanayin yadda za ka fara yi, ka san yanayin yadda kake yi, ka san yanayin yadda za ka yi, ka san yanayin yadda ya kamata ka ce ka yi ko kuma abubuwa da yawa. Ya kamata in mutum zai yi abu ya san yanayin yadda zai yi shi. Toshe sa so da yawa nake dubawa kafinnan na yi abu sai na gani, eh abun da na yin nan ya kamata ko kuma abun da na yi naga ya kamata dai na yi abubuwa da yawa gaskiya. Toshe sa nake sa jiki kuma me nake yin shi nake yin bisa gaskiya, bisa tsari. Nake bin tsarin da naga ya dace kuma abun da ya kamata a gare ni. Don ba na son yin abun kala ace bai dace ba ko kuma ba tsari. Komi nake karantawa nake karanta nake sanin yadda ya kamata na yi ko kafin nan na yi ma nake sanin shi ko kuma abubuwa da yawa dai gaskiya. Kafinnan na yi shi sai na tantance na zauna na ga, eh abun da na yi menene zai haifar, menene zai kawo, menene in ban yi ba zan samu. Abubuwa da yawa gaskiya kuma ina jin daɗin yanayin yadda nake abubuwa da mutane, da jama'a kuma abubuwan da nake samu da nake yi da wasu da yawa dai gaskiya. Kuma ana samu abubuwa, ana samun alkhairi, ana samun dama da wasu abubuwan dai sosai. Toshi sa so da yawa nake gani innai abu nake samu alkhairi nake fikicin tufafi yana daga cikin manya manya ko ince. Ɗaya daga cikin abubuwan da in na yi shi ni ma karan kaina nake samun natsuwa da jin daɗi. Kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da in dai ban yi shi ba gaskiya bana samun natsuwa ko kuma bana samun abun da nake gani kaman ya dace a gare ni. Toh so da yawa shine sa nake ga in zan yi abu nake samu nake yin tunani. Kafinnan na yi shi nake ganin sai ya dace kafin na yi. Komi zan yi shi sai na zauna na yi tunani nake ganin kama abun da na yi in zan yi shi ya kamata in duba sai lokacin da ya dace ake yi. Wasu abubuwan ana.